Menene kayan cici cici da kake fiso? This Hausa is not correct. Menene kayan abincin da ka fitso? Daidai. Menene kayan abincin da ka fitso? Ba menene kayan cici cici da kake fitso ba, a'a.

Wane irin miya ka fi so? Ba wane irin miya kake fi so ba. A'a, wane irin miya ka fi so? Wane irin miya ka fi so shine daidai. Ba wane irin miya kake fi so ba, so daidai shine mutum ya ce wane irin miya ka fi so.

Wane irin jaka kake kai? Wannan Hausan bai zauna ba saboda a ka'idar Hausa akwai mace akwai namiji a dukkan kalmomi. So wannan kalmar in an ce jaka ana nufin mace ne, ah jaki, jaki kenan. Jaki shine namiji. So in za a ce sai dai a ce wane irin jaki kake kai ko kuma wace irin jaka kake kai shine daidai.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? Ayyukan da suka fi muhimmanci nakan tsara su ne ta hanyar gwargwadon muhimmancinsu. Misali da safe in na tashi, farkon abin da zan fara tsarawa shi ne sallah. Saboda haka zan je in yi tsarki, in wanke bakina, in yi wato burosh kenan, in yi alwala, dai sai in yi sallah. Daga nan kuma sai in duba me zai biyo bayansa. Gwargwadon muhimmancin abu, gwargwadon yadda zan gabatar da shi a abubuwa na na yau da kullum.

Kana fi son zama a birni ko ƙauye? Wannan tambayar ba ta yi daidai ba, sai dai a ce ka fi son zama a birni ko ƙauye? Ko kuma a ce birni ko ƙauye wanne ka fi son zama? Shine kalmar. So ni na fi son zama a birni. Domin birni zan samu abubuwa da yawa waɗanda za su ciyar da ni gaba. To sai dai a ce ka fi son zama a birni ko ƙauye? Ko ina ka fi son zama birni ko ƙauye? Shine yanda tambayar ya kamata a ce an yi ta.

Muryarka tana da ƙarfi ko a hankali? Eh, murya akan yi ta gwargwadon yadda bukata ta tashi ne. Akwai lokacin da za ka ɗaga murya, akwai lokacin da za ka yi a hankali. Akwai kamar murya ta faɗa, a kasari akan ɗaga ta. Murya kuma ta kwanciyar hankali a kasari akan yi ta a hankali. Amma dai muryata tana madaideciya ne.

"Wane irin waya kake amfani da shi?" A ƙa'ida Hausa ya kamata mu maida waya ta zama mace ne. Sai dai a ce "wace irin waya kake amfani da shi?" Ina amfani da waya ce Android Techno. So, ah, ina ganin duk yawancin wayoyin da nake amfani da su dai nakan yi amfani da waya ne Android. So, gyara akan tambayar shine dole a ce "wace irin waya kake amfani da ita?" Ba za a ce da "shi" ba. Ba za a ce "wane irin waya kake amfani da shi" ba. Afarku wajen wane zai zama wacce. Sannan irin waya kake amfani da ita, tunda mace ne.

Kana ajiye kwafin bayananku? To, kana ajiye kwafin bayananku? Eh, lalle dole za'a ajiye kwafin bayanai in dai har buƙatar hakan ta tashi. Musamman bayanai masu muhimmanci kamar abin da ya shafi yarjejeniya ko ta kasuwanci ko ta wani mu'amala na yau da kullum. Nakan kwafe shi na ajiye shi. Wannan yana da matuƙar muhimmanci a rayuwa domin ko ba ka da rai za'a samu shaida akan abun da ka gudanar a lokacin da kake raye da mutane.

Kana son cin abincin titi? A'a, gaskiya bana son cin abincin titi. Nafison in zan ci abinci, in ci a gidana a cikin iyalaina mu zauna. In ba wai ta kama dole bane da na je wani waje ko kuma ina inda wato bazan iya isa gidan ba, to wannan dole ne ya kama ni in ci abinci a titi. Amma bana sha'awan abinci a titi. Nafison na ci a gidana.

A ko wane lokaci buƙatar haka ta tashi. Amma dai kuzari na fishi, na fi kuzari da safe. Dudda dai ba wani aikin gajiya ba ne ake gudanarwa amma dai kuzari da safe, na fi kuzari musamman in ka ta na tashi, na yi wanka to akwai kuzari. So saboda haka za a iya gudanar da abubuwa na kuzari da yawa har zuwa yamma ma. Domin aikin ba wai na gajiyar da jiki ake yi ba. So ko wane lokaci mutum bai rasa kuzarinsa ba gwargwadon yadda buƙatar hakan ta kama.

Wani launin tawada kake amfani da shi? To tawada dai launin ta baƙi ne. Mukan a ƙasar Hausa tun da rubutun a jami ake so. An ka ce tawada a ƙasarin Hausa a ƙasari baƙa ce. Sai dai akwai rawaya sannan akwai tsanwa. To amma ni dai na fi amfani tawada kuma ta rubutu ne wanda za a gudanar da ita kamar, ah, ne yau da kullum irin su biro ne. To ai, ah, ruwan bula ke nan. Shi ne, ah, na yau da kullum. Amma tawada baƙa ce a kasari ake amfani da ita. Kuma ni ɗumma haka da ita nake amfani.

Abubuwa da yawa. Me kake saya daga kasuwa? Abubuwa da yawa. A kasuwa at least nakan sayi, a, abinci na tun da gaskiya ba wai ni manomi bane har haka da zan noma abun da zan ci to dole sai ka tafi kasuwa ka samu ka sayi abun da za ka ci. Irin su masara, irin su shinkafa, zuwa su manja, magi, sabulu da sauransu duka kasuwa mu kan je mu saye su. To duk dai a irin wannan abubuwa abun da dai kawai bukata ta, ta gudanar ta yau da kullum hatta sutura da sauransu duka munan kasuwa ne.

Kana son kallon faduwar rana? Eh, a wasu wurare keɓantattu ba. Kam misali yanzu in kana wajen da teku ya yi tsayi to za ka yi sha'awan ka kalli faduwar rana. Sannan wani lokaci in ya zama na, a rananta an kasance a wurin da rana take da haske ne ba kamar yanzu da muke da hazo a nan da ba za ka ga rana sosai ba tunda ya zuga shi nan da rana ne amma kuma ranar kwata-kwata ba ta da hasken da har za ka gan ta. So a kasari na kan so ace na yi, na kalli wannan lokacin in yana wani waje da hakan zai zama abu mai sha'awa.

To wane launi kake fi so? Aaa, tambayar tana da gyara a ka'idar Hausa, sai digaci wane launi ka fi so ko wane launi kika fi so, in mace ne kenan. So wane launi ka fi so? Gareni ni na fi son launin fari da launin ruwan ganye. Waɗannan su ne launukan da nake so a ko a tufana ko kuma a abun da zan gudanar.

To wane malami kake fi so? A ƙa'ida ta Hausa shine dole ya zama wane malami ka fi so ko wane malami kika fi so in mace ne. Tun da a ƙa'idar Hausa kalmar mace tana ɗauka daban, namiji yana ɗauka daban. So wane malami ka fi so ko wane malami kika fi so a mace ke nan. Ya malamai da nake so gaskiya suna da yawa. Aa akwai masu rai akwai wayanda ba su da rai. Kalman irin su Malam Sheik Jafar Mahmud Adam, irin su Muhammad Auwal Albani Zariya, irin su Malam Adamu Dukoro, su Malam Musa Adam Maihula, su Albani Gombe. Dukansu waɗannan malamai ne waɗanda nakan so su kuma nakan yi sha'awan gudanar abubuwan da suke gudanarwa na addini.

Me yake ba ku ƙwarin gwiwa a aiki? Abin da yake ba mu ƙwarin gwiwa a aiki shine moraa. Waƙar da ake boosting moraa, ya zama ana aiki ana waƙe ko kuma ana gudu ana waƙe. Ya zama dai ana waƙa ta ƙara wa juna ƙwarin gwiwa a yayin da ake gudanar da aiki. Wannan yana daga cikin abun da kan sa aiki a samu ƙwarin gwiwa a kansa.

Yaya kake magance damuwa a aiki? Eh, nakan magance damuwa a aiki ne a ta wajen tattaunawa. Farko tukuna in bincika in san menene matsalar, me ya kawo damuwar kanta sannan kuma muga yaya za'a yi a magance, a magance ta a wannan lokaci sannan kuma yaya za'ayi a kare faruwarta a gaba. Wa'inna su ne hanyoyin da nake bi don, don a magance damuwa a aiki.

Kana ba da shawara a aiki, ƙwarai kuwa ina ba da shawara a aiki akan abubuwan da suke faruwa da yadda za a gyara su saboda dole ne watan ya zama aiki ka ba da shawara. Misali, a'a kaza za a yi, a'a kaza in aka yi shi ya fi, a'a in aka yi tanan ba zai yi daidai ba. A'a, maimakon a yi kaza, gyara a yi kaza shi ya fi a kan, a yi gudanar da kaza. To wannan shine kuma shine ma abun da ke tafiyar da aikin cikin kwanciyar hankali da fahimtar juna.

Kana, kana da sa hannu a saƙonninku? To tambayar ce gaskiya ba ta zauna yanda ya kamata ba a ƙa'idar Hausa. Kana da sa hannu a saƙonninku? To ban sani ba, a fahimtar danai shine shin a saƙonnin da ake kawo muku ko wanda kuke turawa, ko kuma misali ace kai jagora ne wanda zaka sa hannu kafin saƙo ya fita ko kuma a'a saƙo in ya zo dole sai ka sa hannu ya isa inda ya kamata ya isa. A'a, wannan ba matsayina ba ne, matsayi ne na shugaba. Sai dai in baya nan wataƙila na kammaya gurbinsa wajen sa hannu a kan saƙon da zai shigo ko kuma wanda zai fita.

Eh gaskiya nakan kalli taurari da daddare musamman in ina waje. In ina zaune a waje kamar lokacin aiki tunda a cikin aikina akwai aikin dare. So in da daddare ina zaune a waje da zai ke ganin, ah, ga taurarin to gaskiya nakan kalle su wani lokaci har na duba yanayin zubinsu da kuma ƙoƙarin fahimtar ma yanda zan iya, ah, gane, ah, wasu ɓangarori na duniya ko wani ɓangare nake inda nake zan iya gane waje kaza waje kaza ta hanyar duba taurarin.

Ya kake magana da abokan ciniki? To magana ce lallausa, tunda kai da kake bukatar a siya kayanka ko kuma ka siya kayan wani. To akwai bukatar kyakkyawar magana tsakaninku da shi. Dole ne ya zama akwai maganan da ba za ta ɓata masa rai ba. Da ƙoƙarin kiyaye ɓacin ransa da dukkan yadda za ka yi wajen jawo hankalinsa ga ciniki da kai yadda gobe ma in ya je shi zai saya, ya tuna cewa wajenka dinnan ya samu kyakkyawar karɓa da kyakkyawar fiska da kyakkyawar mu'amala. Saboda haka zai dawo wajenka domin, wato yin cinikinsa na gaba.

Wace hannu kake amfani da ita? Sai dai ace wane hannu kake amfani da shi? Wato ka'idar Hausa kenan a tambayar kanta shine wane hannu kake amfani da shi? Don hannu, hannu, hannu namiji ne a ka'idar Hausa, so ba zai yiwu a sa ita ba kuma ba zai yiwu a sa wacce ba. Sai dai ace wane hannu kake amfani da shi? Ni ina amfani da hannun dama ne. Shi ne, shi ne hannun amfani na a kuma kome da nake gudanarwa. Sai dai in, in da hagun ta buka, aka bukaci hagun don yin wani abu.

To abokan ciniki ya kake haduwa da abokan ciniki? To lalle abokan ciniki akan haɗu da su ta ɓangarori da yawa, wani lokaci akan haɗu, ahhh wato ahhh fiska da fiska, wani lokaci kuma akan haɗu ahhh Dandalin na sada zumunta, wani lokaci kuma akan ahhh tattauna wata kila ta hanyar abokanai. So depends on hanyoyin da abokan cinikin suka zo, ta kowane ɓangare dai suka zo muna iya ƙoƙari wajen gudanar da su. Musamman na fi gudanar da abokan cinikina ta hanyar ahhh yanar gizo.

Wane irin fim kake son kallo? To, ni na fi son kallon Indiya. Indian fim shine fim ɗin da na fi son kallo, sai kuma yawanci American fim. Sannan kuma a cikin irin wannan fim ɗin da nake son kallo, na fi son fim ɗin da yake bayani akan bincike ko kuma a, a wato ayyuka, bincike akan ayyukan laifuffuka. Na fi sha'awar wannan fim ɗin.

A'a ƙa'ida tambayar kanta yakamata ace an gyara ta ne. Shine ya kake shaƙatawa lokacin hutu ba ya kake shaƙatawa lokacin hutu. A'a na kan samu waje ne kawai in zauna na huta a abuna ko kuma in je in zauna tare da iyalai na, muyi ta ɗan da yara na haka muna ta ɗan gudanar da abubuwan da za mu gudanar. Domin a ƙasari ne in ina hutu ma ban cika fita waje ba. Ina cikin gida na sai dai in wuni kawai. In ka ga na fita wataƙila zan je sallah ne ko kuma wani buƙata ya sa da zan fita in je in dawo. Amma ba na zama a waje ko kuma in samu wani waje in keɓance saboda ina hutu a'a.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? A'a sai in ɗauki wayata in ta daddanawa mana. Tun da ina da power bank, so in ma wutan babu wutan da zan, da zan yi amfani da ko talabijin ne ko kuma wani abu to ko kuma in ɗauki system dina mm wato kwamfutar tafi da gidanka ko kuma in ɗauko wayata in dinga bincikawa ina abun da zanyi.

Yaya unguwarku take? To unguwarmu unguwa ce ta talakawa, waɗanda ba wai waje ne da yake kebance misali da za a ce a'a babban gida ake wai ba'a. Gidaje ne haka rukuni rukuni ko kuma muce layuka layuka. Zaka samu wataƙila wani gida ɗaki biyu, ɗaki uku, ɗaki huɗu sannan kuma da jama'a da yawa watakila a cikin gidan. Inda zaka iya ganin mutum biyar, goma duka a gida ɗaya ko mai ɗaki huɗu ko ɗaki biyu haka unguwar take.

To a ka'idar tambayar kanta tana da gyara shine ba za a ce wacce biki kake fi so ba, sai dai a ce wane biki ka fi so. So bikin da na fi so shine bikin kamar Sallar Azumi ko Layya, wa'inan su ne bukukuwan da na fi so a gudanar da shi ke nan. Wa'inan su ne bukukuwan da na fi so a wajen gudanar da su. Ko musamman a ce abin ya zo mini a wadace yadda zan yi wa kaina na yi wa iyalai na.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh ƙwarai kuwa ina yin ciniki a kasuwa. Nakan sayi abubuwa da yawa a kasuwa, wato nakan je kasuwan Takanas don siyan wasu abubuwa da nake da buƙatansu. Abun da ya shafi kayan sawa ne ko kuma a-a kayan abinci, wato ya zama na wa, ko na yara ko kuma na mata ko kuma na iyali. Duka wannan nakan shiga kasuwa domin yin wannan siyayya.

Kana iya ɗaura ƙulli, eh ƙwarai kuwa ina iya ɗaura ƙulli. Na igiya ne ko kuma na wani abu da ake da ya buƙatan sa ya tashi. Saboda wani lokaci tunda ina da abun hawa to lalle akan samu wani lokaci da zan sa kaya a kan abun hawa na to dole sai ina iya san yadda zan ɗaure shi in ƙulle shi, in ƙulle bakin yadda ba zai kunce ba. Shine wannan abubuwan da suke gudana.

Kana fi son miya mai zafi ko sanyi? To a tambayar kanta sai dai a cire wannan na ɗin. Wato ka fi son miya mai sanyi ko zafi? Eh, ya danganci lokacin bukata ne gaskiya. Bana son miya mai zafi sosai. Na fi son miyar da take da ɗumi, wato ba zafi ba, ba kuma sanyi ƙalau ba. Ya zama dai miya tana da ɗumi to na fi sonta a haka.

Ina kake ajiye makullan ku? To, makullai wani lokaci nakan ajiye su a cikin jakata ko kuma in na rataye riga na nakan sa a aljihun rigan in ajiye ko kuma wani lokaci nakan bar shi ma a kan mashin ɗin in ya zama ina wajen aiki ne domin ana zaune a wajen aiki ana tare da mashin ɗin, so ba wani zai fita da shi ba kuma tana gabanku kuna kallon ta. So nakan ajiye, makullai na wani lokaci ko a cikin jakata in a wajen aiki nake nan ko a aljihuna in a wajen aiki ne. In kuma a gida ne to nakan ajiye makullai na ko a kan, TV stand ina ko a kan fridge ko kuma in ba wa yara in ce su je su ajiye mini.

Sau nawa kake amfani da intanet? To a wuni kenan, kai ai ba za su yi kirgu ba. Tun da wani lokaci wayar ma gaba ɗaya a intanet connection take. Sai in, in buƙatar, a, intanet ɗin ya tashi ko kuma buƙatar kashewa don ni kan kowane lokaci buƙatar intanet ɗin a connection ɗin yana nan. Sai dai kawai in buƙatar kashewa wata illa ta kama ko zan yi tafiya nesa ko kuma ina kan abun hawa ko kuma wata illa, a, ba ni da lokacin da zan yi. In ba wani abun da zan bashi yana gudana a background to na kan kashe intanet ɗin.

To wane aikin gida kake yi kullum? To ai ni ina wajen aiki, so masu aikin gidan suna gida suna yi, wannan kuma aiki ne na iyalai. Amma ni a wajen aiki anan, ba wani aikin gida takamaime da nake yi. Sai dai kawai in wata ƙila anyi abinci naga ina buƙatar na gyara shi a wajen aikin, sai in haɗa wuta in gyara abincin da zan ci saboda ya yi ɗanɗanon da nake so na ci.

Yaya kake karɓar baƙo? To farko dai tukun baƙon yayi akwai buƙatar in je in tarbo shi daga inda ya zo. To na ka tafi har inda ya sauka in tarbo shi in kawo shi gida. Sannan in samu mazauni kyakkyawa inda zan ajiye shi, ya zama akwai abinci da iya inda zai biya bukata. More especially ace maka ya samu inda zai iya tsugunawa wato wajen biyan bukata da ya shafi kashi ko fitsari. To na kan, na kan kula da wannan sosai. Don wani lokaci in na ga ba zai samu a gidana ba ma, na kan nemi gidan maƙoci na in sauke shi.

Wane irin mai kake amfani da shi? To tambayar ce tana da a wato fiska kusan guda biyu ko uku. Farko tukuna wane irin mai kake amfani da shi a jiki ko kuma a abinci ko kuma a abin hawa? So waɗannan tambayoyi ne waɗanda guda uku. Ya kamata ace sun samu warewa. In a jiki ne, nakan yi amfani da man shafawa wato Vaseline. Don du akwaiko wani mai gurguwa da ake faɗa to shi nake shafawa. In kuma a gida ne ko a abinci na to na fi sha'awan man gyaɗa. Don shi na fi so. In kuma a abin hawa na ne to ya danganci wane irin abin hawa nake da shi. Abin hawan da nake da shi yana amfani da fetur ne.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? To, wurin aiki nakan ci abinci a inda nake aikin kawai. Tunda wajen aikin a da akwai, a, abinci. Akwai abincin da ake gudanar mana saboda bana bukatar tafiya wani, eh, a, neman wajen abinci. Kuma ba wai muna da wani waje ne da za a ce nai shine wajen cin abinci ba. A'a, za a kawo muku ne kawai. Kowa ya yi baya zauna a inda yake so ya ci abincinsa.

Yaya kake son dafa ƙwai? To yaya ake son dafa ƙwai? A'a in sa shi a ruwa ma na kawai in ɗora, in maka masa wuta ya tafasa, in ya so in ya nuna incire inci. In kuma ya w-w-wajan buƙatar a fasa, a soya ne to wannan aka sari. In ya zama biredi zan ci da shi to na fi son a fasa shi, a soya. In kuma zan ci shi a cikin abinci ne, na yau da kullum kaman a shinkafa za'a ɗora masa to wannan kuma na fi son a ce an dafa shi. Amma ko wanne na kan yi amfani da shi musamman a wajen cin abinci na shinkafa to na kan so ko soyawa ne ko dafawa duka, ba wanda ba na so.

Yaya kake yanke shawara a aiki? Nakan yanke shawara ne akan tattaunawa da junanmu. Aaa, in za a yanke shawara akan al'amari, nakan kira dukkan waɗanda nasan suna da ruwa da tsaki akan, akan, aaa, taimakawa shawarar da za'a yanke ta tafiyu, to nakan tattauna da su. Sannan kuma na iya ƙoƙari wajen tunanina da kallon shawarwarin da suka bayar. Waɗannan shine abubuwa su kafin na yanke hukunci.

Yaya kake inganta aikinku to? Yaya kake inganta aikinku? To, yanda nake inganta aiki shine wajen iya ƙoƙari wajen ganin, ah, na, na fita akan lokaci ko na tashi akan lokaci. In buƙatar kuma in ƙara wani lokaci na gudanar da aikin yayi in ƙara. Ya zama dai nasa himma wajen iya ƙoƙari wajen ganin aikin bai samu matsala da zuni na jawo ta ba.

Me kake yi da yamma kafin ka kwana? To, tambayar ce tana da gyara, sai dai me kake yi da yamma kafin ka kwanta? Don an ce ka kwana to kwana yana ɗaukan fiska da yawa. A Hausa, sakakkiyar Hausa wato gama garin Hausa, kwana shine gari yawaye. A kuma Hausa ta ƙasar Sokoto kwana shine bacci. To sai dai ace me kake yi da yamma kafin ka kwanta bacci ko kafin ka kwanta? So nakan yi sallah da aikin da zan yi da kuma abubuwan da suka sauwaka. Ko kuma nakan kuma shiga cikin wayata na duba abubuwa da yawa a internet.

To kuna da manufa na wata-wata, na wata-wata? Ok, na wata-wata. Eh, akwai manufa na wata-wata. Duk da aikin namu aiki ne wanda ya shafi tsaro, so ba ka buƙatar wata manufa ta wata-wata illa kawai ka ga ya za a yi mutane dukiyarsu da rayuwarsu ka tsare ta. Wannan shine kawai iya manufar.

Kana amfani da sauro net? Eh ƙwarai kuwa ina amfani da sauro net. Domin yanzu haka a kan gado na ma akwai shi kuma ko da rana zan kwanta nakan sa shi. Sannan kuma in ya kama zan kwanta a waje ne wato gindin bishiya hakan nan shi ma ya zama lokacin yamman ne ko kuma dare da sauro zai iya damuna nakan yi amfani da gidan sauro.

Kana riƙe laima lokacin ruwa? Eh, ya danganci a wane lokaci ne ake ruwan ya same ni. In ina kan aikina ne to sai dai in sa rigar ruwa. Wannan ita ce a rigar da zan sa ta kare kaina daga ruwa. In kuma wataƙila a'a ina gida ne ko yanda ina hutu zan fita misali to zan iya amfani da laima. Ko kuma wataƙila ace daga a ɗaki zan fita zan shiga cikin wani waje a gidan ana ruwa buƙatar hakan ta kama to nakan yi amfani da laima.

Kana shan madara? Eh, ina shan madara sosai. Aaa musamman tashanu wato natural madara ta asali ba irin madara ta aa kamfani ba. To idan zan samu tashanu ina so fiye da musamman ace kindirmo ne ko kuma aa yogurt amma ba mai zaƙi da yawa ba.

Wanne irin kayan ɗaki kake fi so? To kalmace ya kamata ace tambayar tana da gyara. Wane irin kayan ɗaki ka fi so? In wacce ne ya zama kika fi so. To na kan so kayan ɗaki gaskiya irin ya zama dai kayan kallo zuwa su TV, zuwa su satellite, waƴannan abubuwan na fi sha'awa. Kuma ace akwai kaya na kujeru da wajen kwanciya nagartacce.

Yaya kake neman izinin hutu? To shi neman izinin hutu nakan nema ne a rubuce. Aaa sai dai in kuma ba ya zama ba hutu ba ne na wani uzuri to shi za a iya yi a baki. Amma in dai neman izini na hutu ne to dole zan yi shi a rubuce ne. Sannan sai an amince an sa hannu a ba ni iya kwanakin da aa ita hukumar ta ba ni to shi ke intafi hutu.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? Eh, ya danganci a ina ruwan ya zo ya same ni. In ya zama ya same ni ina bakin aiki ne, to shikenan, aiki za a ci gaba tun da aiki ne na kare rayuwar mutane da dukiyoyinsu. In kuma ya same ni a inda zan iya bukatan wajen fakewa ne, sai in sami wajen fakewa saboda kar ruwan ya dake ni.

Kana sauraron rediyo, yace kwarai kuwa ina sauraron rediyo sosai ma. Dan yana wahala ma a ce na zauna ba tare da rediyo ba. Musamman ko da rediyo na ya lalace ne to gaskiya hankali na tashi yake sai na nemi yanda zan yi, in, ah, in gyara radiyon. In kuma ya kama na sayi wani ne to na sayi wani saboda jin abubuwan da suke faruwa na duniya.

Kana iya kunna wuta? Eh ƙwarai kuwa ina kunna wuta sosai. Saboda musamman kaman in za kaɗan zamu ɗan yi gyaran abincin da aka bamu na wajen aikin ko kuma za kaɗan dafa wani abu kana sha'awa to mukan kunna wuta. Saboda zai zama abuna amfani da ko gas ne dai ko kuma gawayi ko kuma itace. So in itace ne ma dole za ka kunna wuta. Amma duk dai ina iya kunna wuta, ina iya kunna wuta.

Kuna shan ruwa mai sanyi? Eh ƙwarai kuwa muna shan ruwa mai sanyi amma dai a a abun sanya ruwan na gargajiya ne wato jarka ce za a samu a naɗe ta da wani tsumma ko bargo ko kuma garara sai a cika ta da ruwa ana mata bayi wanda wannan zai sa ruwan yayi sanyi to mukan sha ruwa, mukan sha wannan ruwan mai sanyin amma ba wai sanyi irin na firiji ko kuma wani abu ba domin a daji muke.

Kana iya duba lambar QR? To ni ban san yadda ake gane lambar QR ba illa abin da na sani shine kawai watakila in zan yi scanning abu, in yi scanning QR na abu ya ba ni a wayata amma wai in iya dubawa in gane wannan lambar kaza lambar kaza a'a ban iya ba ban sani ba ko akwai yanda ake gane lambar QR ɗin da ido haka a ɗan adance ba wai a scanning na waya ba.

Me kake yi don kiyaye lafiyarka? To, farko dai shine nakan, a, a yi wasu kaman koɗan motsa jiki haka in ya kama. Sannan kuma nakan yi iya ƙoƙari naga na samu wadaceccen bacci. A, sannan kuma in matsala ta samu wadda take buƙatar in ɗauki mataki a kaina magani ko kuma wani abu, to nakan, nakan yi iya ƙoƙari na wajen ganin yin sa tare da wasu tsaftace- tsaftace- tsaftace da za su taimaka wajen kiyaye lafiya.

Kana biyan kuɗi ta waya? To, kaman, ah, biyan kuɗi ya zama, ah, in kamar a banki ne zan iya turawa wani kuɗi. Zan iya turawa wani kuɗi ta, ah, akawun ina. Amma kamar irin su Google Pay da sauransu gaskiya ban fara amfani da su ba, amma dai ta banki zan iya biyan kuɗi ta waya.

Me kake yi lokacin da ka kamu da mura? To, lokacin da na kamu da mura nakan sha magunguna waɗanda suka irin na kata. Nakan sha maganin mura sannan kuma nakan yi iya ƙoƙari wajen ganin an haɗa mini abubuwan da za su yi maganin mura kamar irin su tafarnuwa, citta zuwa su lemon tsami. Duka nakan yi amfani da waɗannan domin, maganin mura. Sannan kuma nakan yi iya ƙoƙari wajen kare kaina daga ciyan abu mai sanyi sosai.

Kana duba daftarin kuɗi? To ban gane daftarin kuɗi ba. In ana maganar duba, a wato tsare-tsare na kashe kuɗina, gaskiya ba safai nake yi ba. Don yawanci na kan dai yi a daftarin kashe kuɗi na in kuɗin ya zo, in tsara kawai abubuwan da zan saya da su in na saya. Shi kenan kuma zai muji rarra Allah ya kawo wani tun da kana aiki ne wanda yake biyan ka a wata.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? To kalmar ya kamata tambayar ta zama wane 'ya'yan itace ka fi so ne? To gaskiya na fi son irin su abarba, irin su, ah, gwanda, irin su, ah, fia. Ko wannan gaskiya sune abubuwan da gaskiya na fi, ah, son su, ah.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? To matsaloli a aiki nakan magance su ne ta hanyar, ah, shawari. Wata farko nakan fahimci ya matsala take, sannan ya za a, a magance ta, sannan kuma ya za a iya kare aukuwan ta a gaba. Wannan yana daga cikin hanyoyin da nake magance matsaloli da tattaunawa da abokanai aikin nawa.

Wane launi labulenku suke? To labulai gaskiya kusan, a akwai launi na ruwan dorawa, sannan akwai launi na ruwan bula, so sai kuma fari a cikinsa. Tun da, a-ba kala ɗaya ba ne, sannan kuma akwai kalan makuba. Shima wannan duka yana cikin launi na labulen.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? To ban gane ƙetare ƙafafu ba. Aaa ƙetare ƙafafu lokacin zama, wato mutane su sa ƙafafunsu ka ƙetare ko kuma yaya. Gaskiya yana wahala da yake mu a al'adar mu na ƙasar Hausa ba a son tsallake mutum. So a kasare ko wucewa za ka yi in za ka zauna wani yana wajen sai ja ƙafan sa kai kuma ka wuce.

Wayarka tana daidaita haske da kanta? Ai, eh, tana daidaitawa da kanta amma ban sa ta ta daidaita hasken da kanta ba. A kasari nakan daidaita hasken ne kawai ta da hannuna ba tare da wai na sa ta a a automatic ba wato ta daidaita da kanta. Tana daidaitawa da kanta amma dai ban zaɓi ta daidaita da kanta ba ni nake daidaitawa a lokacin da nake so.

Yaya kuke zubar da shara? To akan tara ne, akan tara ne sannan kuma a zubar da shi. Duk da zubarwan yakan kama. In ya zama wanda za a ƙona ne, akan ƙona shi. Kamar irin su ledodi haka da wasu abubuwa waɗanda za su iya ɓata yanayi na ƙasa to mukan ƙona su. In kuma wanda za a iya zubar da shi ne ba zai jawo wani illa ba to shikenan. In kuma wanda za a binne shi ne ma to za a binne shi saboda kiyaye, ah, illar da zai kawo.

Kuna yin wuta da itace? To ana iya yin wuta da itace ne. Muna amfani da itace ne wajen kunna wuta. Lalle muna amfani da itace wajen kunna wuta, tunda daji ne sannan akwai itacen a wani lokaci a wadace haka za ka zo ka samu sai ka ɗantatar ka yi amfani da shi wajen kunna wutar da za ka ɗumama abincinka ko kuma ka gyara abincin.

Yaya kake tafa? To tambayar dai gaskiya ban gane wannan tambayar ba. Yaya kake tafa, tafa komeye? To ban san yaya kake, gaskiya tambayar ban gane ta ba. Tafan nan shine ban gane meye ba. Tafa ma watakila a sake dubawa a ga mene ne tafan. Ban gane tambayar ba gaskiya.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To, ita kyauta ta danganci ta bukata ne gaskiya. Nafi son in zan ba da kyauta, in ba da kyautar abun da mai wanda zan ba wan yake bukata. In yazama kyauta ce ta abinci yake bukata to in bashi, in kuma ya zama kyauta ce ta kuɗi yake bukata to in bashi.

Kana kunna tsaron baturi? To, a'a, tsaron batir kamar yayi kenan. Zai zama batir saver kenan? Eh nakan kunna kai gaskiya ban fahimci tsaron batiri batiri ba gaskiya. Amma dai in ya zama batir saver ne to wannan kuma da yake duka screen saver yana zama batir saver. So indai shi ne nakan kunna musamman da daddare.

Kana iya busa tsaki? Eh ƙwarai kuwa. Ina ganin in wannan shi ya zama shine tsaki, tunda wannan shi ne tsaki a Hausa, to ina iya yin tsaki. Amma in ya zama wani abu ne na busa kamar wani tsakin yana nufin wani abu kamar irin su algaita ko sare wa to gaskiya bana busawa.

Kana yin addu'a kullum? Eh ƙwarai kuwa ina addu'a kullum. Ina addu'a kullum domin ita addu'a ta zama, ta zama, ah, makamin mumini ne mu, ah, ah, imanin mu. Saboda haka saboda haka addu'a makamin mumini ne so ina addu'a kullum. Kanda daga ciki akwai yin sallah da kuma rokon Allah, tsani da kuma taimakonsa akan abunda nake yi.

Kana koyon wata yare? To a gaskiya yanzu kam ba wani yaren da nake koya takamamme, sai dai ina da sha'awar koyan yare. Sau wanda kuma a cikin yaren da nake so na kona sha na, na koyeshi gaskiya akwai ina sha'awan koyan yaren China. Wannan shine yaren da nake sha'awa amma dai a yanzu haka bana koyonsa gaskiya.

Kana buga rubutu da sauri? To bugawa, kalmar bugawan ne ta ɗan shiga duhu ko kuma muce tana da ma'ana da yawa. Buga rubutu shine kamar na computer typing. Eh nakan iya typing da sauri, sai dai ba wai ban yi mastarin key ba. Amma dai nakan yi da ɗan hanzari gaskiya fiye da wanda za a ce kwata-kwata bai iya ba ko kuma wanda bai san key ɗin ba. Sai dai ina kallon key ɗin da nake typing, ban kai matsayin da za a ce har ba na iya kallon key nake yin typing ba.

Ya kake gaishe wa mutane? To ya kake gaishe da mutane ne ko kuma yaya kake gaishe? Gaisuwa a Hausa ta ɗauki abu da yawa ne. Akwai gaisuwa na safiya wato ina kwana lafiya ko kuma an tashi lafiya ko barka da asuba. Duk wayannan gaisuwa ne. Sannan kuma akwai gaishe da mutum yayin da wani abu ya same shi na ko rashi ko kuma jinya ko mai to nan kuma ziyartarsa ake a gaishe shi.

Kana iya ɗinka tufafi? To in ɗinka wa kaina tufafi in saya, in ɗinka wa kaina ko kuma a'a tufafi ne a ba ni, a in, in ɗinka a matsayin tela. Gaskiya ban iya ɗinka tufafi ba, don dai ni ba tela bane amma dai in dai in saya in ɗinka wa kaina ne to ina ɗinka wa kaina tufafi in saya, in bayar tela ya ɗinka.

Kana amfani da ajiyar yanar gizo, ce Kwarai kuwa ina amfani da ajiyar yanar gizo, wato kamar email ke nan duka na kan yi amfani da shi tunda, ah, yariga ya zama kusan abubuwan rayuwa don wasu sakonnin ma dole ta yanar gizo nake karɓan su, to dole ya zama ina da ina amfani da ajiyar yanar gizo.

Yaya kake son zama? To ni na kan so zama ne tare da jama'a. Domin a zama da jama'a akwai abubuwa da yawa da kaidain za ka fahimta wani kuma ya fahimce ka. Wani kuma wataƙila aaah, aaah, karantar da shi za ka yi, wani kuma ka masa nasiha, wani kuma ya maka nasiha. To na kan so zama tare da jama'a gaskiya.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida amma ba jarida ta takarda ba. Amma wani lokaci nakan ɗan bi labaru hakan nan, a jaridar yanar gizo. To ita nakan karanta ta wani lokaci ɗanɗaye, ɗanɗaye hakan nan ko kuma in buƙatar hakan ta kama. Duk da ma da yake yawance, akwai waɗannan wurare na, saƙonni kamar irin su WhatsApp to wani zai ɗan turo muku wasu abubuwa waɗanda za ku je ku karanta.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To, shi lokacin namu dama ai aikin namu afuwan yana ɗauke da lokaci ne. To in ya zama ƙarfe ɗaya za ka fara, ka tashi ƙarfe uku to ka riga ka sani. Daman kawai ƙarfe ɗaya ya kama, ƙarfe uku ka gama, wanda zai karɓe ka sai ya zo ya karɓe ka, kuma da yake ba aiki ne wanda za ka yi rubutu ko kuma ka ce ga abun da yake faruwa ba sai dai in akwai abin da wataƙila aka danƙa maka kana kula da shi, shi da ya zo sai ka danƙa masa shi ma.

Menene kake son canza a wurin aiki? To, gaskiya ban gane abubuwan tambayar ne. A wurin aiki me nake son canzawa ko kuma a'a wajen aikin ne nake son canzawa? Ita tambayar ce ta zo a sarƙafe. In ya zama ana maganan canza wurin aikin ne ko kuma to gaskiya ba wani sha'awan canza wurin aiki da nake yi, sai dai in Allah ya fi bi ta an samu wata hanya, wataƙila sai mutum ya ajiye ya huta.

Kana zuwa wurare da wuri ko a daga baya. To, ai bai kamata ace akwai a'a din nan ba ne, sai dai kana zuwa wurare da wuri ko daga baya. Gaskiya nakan je wuri da nakan je wurare da wuri. In aka sa muni lokaci to nakan yi iya ƙoƙari na wajen ganin na kiyaye wannan lokacin. Indai ba wata matsala ta same ni ba, ya zama na isa kafin ma ace lokacin da za a yi abun ya zo.

Kana tafiya, kana tafiya da sauri? Eh, in bukatan hakan ya kama. Amma in bukatan hakan bai kama ma, nakan tafi ne a matsakaiciyar tafiya. Ba sauri ba, ba kuma, a, da, saiɓi ba. So nakan yi dai tsaka-tsakiya tafiya. In kuma sauri ya kama, nakan yi shi. Ciwa domin aikin akwai wata killa inda sauri zai kama ka yi. Amma in dai ba wai saurin ne ya kama ba to bana tafiya da sauri haka mai tsanani. Tsaka-tsakiya dai.

Kana kwana a gado ko ƙasa? Eh ina kwana a gado ne. Domin a ƙasan wani lokaci tunda muka kasance a daji ne to akwai abubuwa da yawa da ƙasan zai zama yana da hatsari ka kwanta a kai saboda macizai ko kunami ko wane abu da za su iya cutar da kai. So muna kwana, muna kwana a kan gado. Ina kwana a kan gado ne.

Yaya kake magance kokekoke? To su koke koke sun danganci yadda suka zo ne. In ya zama koke koke ne na wani da yake da matsalar neman uzuri ko kuma wani abu ko kuma a'a yana buƙatar a taimaka masa da wani abu da yake koke koke a kai ko kuma koke koke yake a kan wani ko wani abu, to na kan iya ƙoƙari wajen ganin na magance masa based on tattaunawa.

Wane yanayin ɗaki kake fi so? To wane yanayin ɗaki ka fi so dai shine ka asalin yadda kalmar ya kamata ta zama. To amma wane yanayin ɗaki na fi so? Na fi son ɗaki da a ce maka ciki da falo ne sannan, ciki da falo ne sannan kuma ba shi da wani, ah damuwa ko kuma tsananin haske. Wato dai zama yana da hasken sa mai sanyi ne ko mai dishi ne ba mai kyau ba.

Wane gudu na fanka kake fi kake fi so? To wane gudu na fanka ka fi so ne? In a kalma ce ta Hausa nagartacciya domin sai dai ace wane gudu na fanka ka fi so. To ni na fi son gudu na fanka matsakaici in ba wai zafi ya yi yawa ba. In zafi ya yi yawa ne, to shi ke nan zan ƙara shi gwargwadon buƙata. Amma dai na fi son gudu matsakaicin gudu.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? To su apps da nake amfani dasu sau da yawa shine akwai WhatsApp wanda ina amfani da shi sosai. Akwai kuma F.ai ina amfani da shi sosai sai kuma, ah, iya waɗannan dai guda biyun. Kusan gaskiya duk nan ne zirga-zirgan, ah, wa, ah, taɓe-taɓen wayar nawa suka fi yawa sai kuma waɗanda a wuni ne zan taɓa su ko sau ɗaya ko sau biyu wa'innan.

Kana jin tsoron ƙwari? To ya danganci wane irin ƙwaro ne sannan kuma ya zama wane irin tsoro. In ƙwaro ya zama mai cutarwa ne, to nakan ji tsoronsa saboda cutarwarsa. In kuma ƙwaro ne haka kawai, a'a to ban cika tsoron ƙwari gaskiya haka kawai ba sai dai yin abun da yake kaman a'a yana da wani kuka ko yana da wani cutarwa wanda nakan yi iya ƙoƙari wajen ganin na kare kaina daga gare shi.

Wane irin ice cream kake fi so? To ya kamata tambayar ta zama wane irin ice cream ka fi so ne? To gaskiya ni baba bana son ma ice cream, saboda gaskiya ba ice cream naki mu bamu da ɗabi'a ko al'ada ko kuma, ah, kusanci da ice cream har haka har da mutum zai, zai ji yana shan wannan kalan kake so wannan kalan kake so. Ni ban san ma ice cream din akwai kala kala ba.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To nakan yi tafiya ne dai a abun hawa, wato daya danganci in waje na mashin da za a hau mashin ne in hau babur kenan. In waje kuma da za a hau mota ne sai in hau shi. In kuma waje da wataƙila zan taka da sawu ne, sai in taka da sawu. Wa'inan shine yanda nake tafiya wurin wurare tunda ban taɓa hawa jirgin sama ba.

Nawa ruwa kake sha kullum? A gaskiya bana, bana, bana, bana, bana measuring yawan ruwa ko aunance yawan ruwan da nake sha kullum. Amma dai aƙalla mafi ƙaranci na san nakan sha a mintiya sha fiye da lita ɗaya zuwa lita biyu. In kuma ba wai a zafi yayi tsanani. Toh in zafi yayi tsanani to nakan sha mafiye da lita biyu.

Kana son ɗaukar hotuna? Gaskiya ba safai nake son ɗaukar hotuna ba, indai ba buƙatar hakan ya kama ba. Sai dai in wataƙila abun da kake bukatarsa domin neman, ah, tarihi ko kuma wataƙila ace wani abu wata dama ce wanda kake so na ɗaukan hoton zai maka amfani a gaba, to wannan nakan ɗauka. Amma ba wai haka kawai ya zama ina yawo ko ina ɗaukan hoto ina turawa ba. Indai in buƙatar hakan ta kama wataƙila ko na ayyukana ko kuma na wani abu da za'a iya, da zan iya yin amfani da shi ko kuma in tura don amfanarwa ga jama'a ko kuma wani aiki wataƙila wanda zan samu wanda zai iya bani, zai iya sanya ni zama ɗaukan hoton shine aikina in tura.

Yaya kuke sadarwa a wurin aiki? To sadarwa akwai walkie talkie wanda shine muke sadarwa da shi a wurin aiki. Mafi kusanci kenan, tunda wajen aikin yana kewaye da mu ne. So in za'a bamu wani sadarwa dole za'a kira mu ne da walkie talkie mu yi magana tsakanin mu a wurin aikin. In kuma ya danganci tsakanin mu iya, mu da mu ne haka muke tattaunawa tunda ba nesa muke ba.